Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Ina biyan kuɗi ta waya ta hanyar transfer kuma ina biyan kuɗi ta waya ta wajen siyan recharge card ɗin da zan yi kira da shi, wato voice call da kuma data, data wanda zan yi amfani da shi a yanayin yana gizo ko kuma intanet. Biyan kuɗi ta waya abu ne wanda ya riga ya zamanto ruwan dare a nan Najeriya. Wanda duka wani ɗan Najeriya yana ƙoƙari ya ga duk wani sadarwarsa ta kuɗi, wato transaction, an maida shi ne kawai ta hanyar waya. Lallai matuƙar muna amfani da. Waya wajen biyan kuɗaɗe na NEPA, biyan kuɗi irin na su water board da kuma biyan kuɗi irin na transportation fare hakan in zamuyi tafiya daga gari zuwa gari.

Eh ina share ƙura sau huɗu ko biyar a cikin motata saboda yanayin ƙura da muka shiga yanzu a nan yankin tamu ta Najeriya. Kuma idan ina ofis ne nakan share ƙura a kusan sau huɗu ko sau biyar saboda baƙi kada su shigo su zauna kan ƙura akan desk ina da kuma kujerun da ke kan ofis.

A'a, ba na cije farce. Idan farce na ya yi tsawo, nakan samu abun yanke farce ne, na yi amfani da shi wajen rarrage shi ko kuma wajen cicire shi. Amma ba na amfani da baki ko haƙori wajen cire, farce daga hannaye na ko kuma daga ƙafafuwa na. Amma mafi a kasarin jama'a kan sukanyi amfani da baki wajen cije farcen su ko su rage shi ko kuma su yanke shi ma gaba ɗaya da haƙora.

Eh, ina cin citta a abinci. Citta tana da muhimmanci ga mu ƴaƴa maza a nan arewacin Najeriya. Abin da ake koyar da mu ke nan, mu iya cin citta a cikin abinci kuma mu iya jiƙa shi ma wani lokacin mu sha shi saboda yana da illa, yana da magunguna kuma yana rage illolin cututtuka a jika, cututtuka irin su cancer da cututtukan daji.

Eh burin mu a aikin shine kullum muga mun iya samun abun da za mu ciyar da iyalan mu abu na yau da kullum. Kullum ka fita kana tunani ne in ka dawo gida me za ka kawo ma iyalin ka sabo mai kyau su ci. Ababe irin abincin ci, sutura, takardu na makarantun yara, da kuma kuɗin gidan haya da ake ƙoƙarin kullum a rinƙa ƙoƙari ana biyan su. So wayan nan su ne burkan mu na yin aikin.

Eh ina cimma manufar tallace-tallace saboda tallace-tallace suke bunƙasa muhimmancin aiki ko kuma kasuwanci ko kuma sana'a wanda mutum yake yi. Idan ba ka cimma manufar tallace-tallace to tamkar aikin naka bai zamanto guda-gudajen aiki ba ɗari bisa ɗari. Lallai manufar tallace-tallace a cikin aikin namu yana da muhimmanci sosai kuma muna cimma manufar wannan tallace-tallace a wajen aikace-aikacen namu.

Eh lallai ina iya busa tsaki amma shi tsaki wani abu ne a wanda al'adarmu ta Hausa da kuma Musulunci ya hana mu da muyi shi. Amma eh na iya busa tsaki ta baki da kuma amfani da labba ta wajen fidda shi. Duk da dai al'ada ya hana yin shi sosai a cikin zamani ana ganin kamar abu ne wanda ba a yadda da shi ba sosai.

Eh muna da manufa ta wata wata, kamar abinda bature ke iya ce ma a budget kenan. Tabbas mu ma ne muna da manufa mu ta wata wata. Muna son duk ƙarshen wata mu samu kuɗin da za mu canza ma iyalan mu abinci, a je kicin a yi restocking ɗin yin kicin da sabbin kayayyakin abinci, kayan wanda suka yage na yara za a siya sababbi, makaranta inda ake son a siya sabbin takardu za a siya. Wannan sune manufofin mu na wata wata.

Tabbas, ina rufe baki lokacin yin hamma, tunda ɗabi'a ce mai kyau. Idan mutum yana hamma, a gan shi ya rufe baki. Ɗabi'a ce kuma wadda ba ta da kyau mutum yana hamma ya bar bakin shi a buɗe, balle idan kana cikin jama'a ne ko kuma cikin al'umma. A rufe baki lokacin hamma, ɗabi'a ce mai kyau wadda ya kamata mu koyar da 'ya'yan mu da mukan mu kuma mu riƙe koyi yin shi a ko da yaushe.

Eh ina rubuta kashe kuɗin aiki, ina fitar da taswira wadda za ta nuna min ko mene ne nake buƙata ga abun da ya kamata na kashe a kan shi kamar abinci, kayan sawa, man shafawa, sabulun wanka da burushi da kuma shi makalin na wanke baki. Haka zalika mukan sa a tsari na siya magungunan yara idan ciwo ta kama, duk da ba kowane lokaci ake siyan su magungunan nan ba.

Eh ina son karanta littattafai sosai. Ni mutum ne mai karanta littattafai sosai. Ina karanta littattafai na tarihi, ina katanta littattafai na kimiya, ina kuma karanta littattafai wanda suka kebanci rauwa so a ƙa'ida dai a wata nakan karanta takardu guda biyu zuwa uku ƙananan takardu. To ban gane ba ba mamaki akwai takardun da zan koma kuma sababbi in zo in ringa karanta su. So da ƙarin son karanta takardu na ya ƙaru ne a cikin wannan shekaran da muka shiga dubu biyu da ashirin da uku.

Eh ina karatu kafin na kwana. Kullum ina ƙoƙarin na karanta feji goma zuwa ashirin na takardu ko kuma na wasu takardu ko kuma na wasu shafuka na intanet. Nakan shiga shafin Twitter na buɗe takardu wanda aka fi cema "Editor's Review" na karanta su kuma na fahimce su a kulli yamun.

Na fi son zama a birni gaskiya, saboda in samu kayayyaki na more rayuwa irin su wutan lantarki, ahm da ruwan famfo mai kyau, da kuma hanyoyin titi na gudanarwa masu kyau. Amma wani lokacin kuma na kan yi tafiya na je ƙauye, shima muna da asali a can. Akwai 'yan uwa da abokan arziki da ka yi can, so mu kan je lokaci zuwa lokaci mu taya su zama kuma mu ga yad da rayuwan su a can take wanda ba za a haɗa shi da rayuwar da muke anan cikin birni ba. Amma kan na fi son zama a cikin birni.

Eh, ina yin aikin overtime tabbas ko kuma ga bayan lokaci. Saboda wani lokacin a gida ina da bukatan ƙarin kuɗi kan kuɗin akan kuɗin da nake samu wajen aiki saboda wata sabuwar bukata ta taso. Walqu ɗana ne bai da lafiya ko ƴata ce ba ta da lafiya ko mata ta ce ma ba ta da lafiya ko kuma wani buƙata ne da muke da shi a cikin gidan muke son mu cimma. To wannan yakan sa ni na je na yi aikin bayan lokaci wanda aka fi ƙira overtime. Nagode.

Eh tabbas ina iya rera waƙa a cikin zuciyata ba tare da na furta ta ba ko kuma na bayyana ta a waje ba. Ina iya rera waƙa irin ta soyayya ko kuma ta al'ada a cikin zuciyata ba tare da na fidda ta wani yaji ba. Waƙoƙin da nake iya rerawa a cikin zuciya waƙoƙi ne wanda na riga na haddace su kuma suna nan a cikin zuciyata sai dai na runga bin su a sauyi bayan sauyi lokaci kuma zuwa lokaci.

Am, ranar hutawa ta a wajen aiki shine ranan Asabar da ranan Lahadi. Ranar Asabar mu kan yi share-share a cikin gidaje, mu wanke gidaje kuma ranar Lahadi mu kan koma, koma daji mu yayyanke dajijika da ciyayi da suka fito bayan gida mu kuma tsaftace duk wani waje na cikin muhalli da ke cikin gida.

Eh ina sanya safa kullum saboda yanayi da nake amfani da takalma na kwaba shu. To saboda in kasance cikin ɗumi ƙafata da kasance ɗumi kowane lokaci, shi ya sa nakan sanya safa a kusan kullum. Amma wani lokaci na kawo ɗau tsawon lokaci ba tare da na sanya safa a ƙafata ba. Amma idan yanayin, yanayi ne na sanyi, na kayin ƙoƙari na sanya safa a ƙafa.

Eh tabbas na fi san zama a kujera. Duk da dai ina zama a tabarma amma ba a ko da yaushe ba. Amma in aka tambaye ni aka ce wanne na fi son na zauna a kai tsakanin kujera da tabarma. Dallai na fi son na zauna a kan shi kujera. Saboda zama a kan kujera ya kan sa baya na ya koma yaɗan huta ya relax kenan. Ba tare da na mimmiƙar da jiki kamar yadda inna zauna a tabarma nake ji ba.

Eh ina kuma sanya hula. Ina sanya hula ta al'ada da kuma ta zamani watan face cap. Nakan sanya hula na al'ada idan zan fita wani taro na al'ada ko kuma na al'umma. To nakan sa wannan hula dan ta ƙara inganta kayan da nike sawa, watan su dogayen kaya namu kenan na al'ada in sha Allahu.

Eh ina iya jure maa zafi ta hanyar amfani da air conditioner idan ina cikin mota ne. Idan kuma ina cikin ofis ne, akwai fanka wanda muke amfani da ita wajen rage wannan shi raɗaɗi na zafi. Kuma hanya ta biyu da nake amfani da shi wajen jure zafi shine nakan sa kaya wanda basa jure ɗaukan zafi sosai, sai dai su ƙara kuma sa iska ya shiga cikin jikin nawa.

Eh ina iya magance kokekoke ta hanyar jin wa'yannan kokekoke ɗayan bayan ɗaya, sannan kuma nakan zauna da masu wannan kokekoke don neman hanyoyi mafi sauƙi na wannan kokekoken da kowannensu yake dashi a tattare da shi. Amma kuma wani lokacin nakan magance wannan kokekoke ta ɗaukan, aah hukunci wanda na ga shi ne zai fifiyewa a tattare da masu wannan kokekoken.

Eh ina amfani da gidan sauro, gidan sauro ake ce mashi ba Sauronet ba. To shi wannan gidan sauro yana ɗan kare mu daga raɗaɗin cizon sauro kuma yakan ɗan rage shiya don ciwon malaria. Ɗinnan da muke fama da ita a Afirka. Sannan shi kuma 'ya'yan na wasu ma na kan sa su a cikin wannan gidan sauro ko kuma gidan Sauronet inda kuka ce. Eh tabbas ina amfani da gidan Sauronet a cikin gidana.

Ina iya kare kaina ne da iyalina daga, a, soro ko kuma cizon soro ta hanyar shiga cikin net lokacin bacci. A baya na jaddada cewa muka yi amfani da wannan net ɗin a gidajenmu don kare soro da kuma cizon soro gaba ɗaya.

Ina amfani da shawarwari ne daga ma'aikatana da kuma abokan aiki na wato colleagues a wajen aiki wajen yanke shawara wadda ta tinkarani da kuma ma'aikatan nawa ko kuma ta tinkari aikin namu gaba ɗaya a wajen aiki. Bana katse landan ni kaɗai na je na ɗauki shawara ba tare da na tuntuɓi ma'aikata da muke aiki tattare da su ba.

Ina ajiye takardun aikine a cikin fayil. Akwai folder da nayi creating ko kuma na fito da shi na musamman wanda a cikin folder ɗin nan akwai ɓangare na ajiye ko wanne fayil ko kuma takarda na aiki. Akwai ɓangare a cikin folder ɗin da ake ajiye takardu da yake shape yake bani kuɗi. Akwai kuma bangare wanda ake ajiye takardu wanda yake bani biyan ma'aikata kuɗin aikinsu kuma bangare da yake magana akan asusun ajiya na a wajen aiki wanda duka dai akwai ɓangarorin da nake sasu a cikin wannan foldan ta wa ko kuma fayil ɗin na wa. A nan nake ajiyan takardun aikin na.

Ah, irin tufafin da na fi so sune tufafi na al'ada wanda zan sa su haɗe da hulunan su, hadda takalman su. Waɗannan tufafi matuƙa a ɓangaren nan da nake na arewacin Najeriya su muka fi amfani da su. Kuma lokaci lokaci mukan sa wasu tufafi na turawa amma dai mun fi sa na al'ada wanda yake haɗe da hulan nashi. Irin tufafin da na fi so sune tufafen.

Launin labulaye na daga na ofis har na ɗakin gidana duka suna da launin blue ne. Ni mutum ne mai matuƙar son launin blue. Shiyasa na ɗauko su gaba ɗaya a wannan launin. Ah, labulen dake uwar ɗaka ta kuma fara ce. Sannan labulen dake parlour ita kuma tana da haske, tana da kuma shuɗi shuɗi a jikinta. Sannan labulen dake office gaba ɗayan shi, shi kuma yakan zo ne a matsayin mai haske sky blue kenan e, wa'nnan sune launin labulayen nawa gaba ɗaya daga na gida harda na ɗaki suna da launin blue.

Eh ina lulluɓi da bargo a lokacin bacci. Ina lulluɓi da bargo a lokacin bacci ne idan yanayin gari yana da sanyi. Idan yanayin gari kuma bashida sanyi sosai bana luluɓi da shi bargo na fi lulluɓi da bargo ne idan ana cikin yanayin sanyi ko kuma yanayi na damina idan ana ruwan sama. Eh yankin da muke zaune a ciki nan mu muna da yanayi ne na zafi, to ba a ko da yaushe mutum yakan yi lulluɓi da bargo ba. Amma ni kan yi amfani da bargo kusan kullum dan kona kwanata babu bargo dana ɗan yi jim kaɗan kafinna farka da asuba nakan buƙaci shi bargon. To hakan ke sa nina jawo bargon na lulluɓe jiki da shi kafin na asalin komawa na kwanta. Eh lulluɓi da bargo kuma yakan sa ka rage jin sanyi kuma yakan ƙara maka daɗin bacci kuma yakan rage soraye da wasu abubuwa daga taɓa jikinka a shi lokacin da ake bacci.

Eh, ina rufe ƙofa kullum idan zan kwanta saboda kada a barƙofa abude sauro ka iya shigowa kuma sauro ka iya yin haɗari ga lafiyar jikin ɗan adam idan ya shiga ciki. To shi yasa muke kulle ƙofa a kullum kafin mu kwanta da daddare. Kulle ƙofa kuma yakan ƙara tsaremu mu daga ababe na ɓoye wanda ba mu sani ba irin ko aljanu haka ko kuma ɓarayi masu shigowa gidaje da daddare da kuma makamantansu. Lallai ina kula.

Lokacin rana da na fi so shi neh ƙarfe huɗu zuwa ƙarfe shida saboda zafin rana ya ragu a lokacin kuma hidimomi na aiki na ofis kenan watan duk mun kammala su ko muna gida ne ko muna shirye shiryen dawowa gida mu kuna koma yin harkoki na cikin gida. Saisa na fi buƙatar wannan ko kuma na fi son wannan lokaci na ƙarfe huɗu na rana.